Tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa. Sabila da in ba ka riƙe lema ba, zai kasance ka jika kanka, ka jika jikinka yanda kuma babu yanda za ka yi sai ka, sai ka jike jike. Wannan kuma zai iya jawo ma zazzabi ko wani abu makamancin haka. Don haka nake riƙe lema ganin kare lafiya na da kuma ganin yanda ya kamata na zama a daidai ba tare da na jikata ba ko wani abu makamancin haka. So ina riƙe lema sosai ma lokacin yin ruwa. Riƙe lemon shine mutuncin ka da kare lafiyarka da kuma kimanka. Idan ba ka riƙe shi ba, babu yanda za a yi ya faru haka. Na gode.

Burina a wajen aiki ya kasance ina yin aiki mai kyau tare da yanda kowa zai so ba tare da na samu matsala ba. So ina ƙoƙari sosai wajen ganin cewa wannan aikin da nake yi ɗin nayi shi a daidai nayi shi kuma a yanda ya kamata ba tare da samun wani matsala ko kuma wani abun da zai ɗaga min hankali ba. Ko wane ma'aikaci yana son ya kasance cikin aiki mai kyau tare da kyau, da ladabi, da biyayya da yanda ya kamata. Burina ke nan da nake da shi a wajen aiki.

Eh tafa yana yin tafa kamar yadda kowa yake yin tafa mana da hannobi biyu. Kaka rike hannunka guda biyu ka motsa shi sai ka tafa. Idan ka tafa hakan shine yake kawo cewa ka appreciate na abun da aka baka tare da kuma ganin hakan ya kamata. So babu yanda za a yi ka yi tafa ba tare da ka haɗa hannunka guda biyu ba. Da ka haɗa su ka tafa, ka tafa shine zai kasance ka yi tafakena. Wannan shine.

Wace rana ne kake zuwa kasuwa? Eh, nakan je kasuwa duk ranan da, ah, kuɗi ya samu idan sayayya zan yi. Idan kuma sayar da abuna zan yi yakan zo duk ranan da ya kama ba tare da wani ɓata lokaci ko wani abu na jinkiri ba. So nakan yi ƙoƙari sosai na je kasuwan na kan lokaci don ganin cewa na samu abun da nake so. So wannan shine.